Wani lokaci kake wanke kayayaki? Ina wanke kayayaki da karshen mako, kamar ranar Asabar haka ko Lahadi, ko kuma a cikin dimaku tsakiyan mako duran da nake da dama wankin kaya ina yi.

Kana kunna tsaron batiri? Tsaron batiri ina kunnawa in ba wuta, amma inda wuta kan ban kunnawa. Tsaron batiri wato battery saver kenan ko ina kunnawa in naga ba wuta kuma caji na zai yi kasa.

Kana lillibe da bargo? Eh, ina lillibe da bargo in akwai sanyi ba, lokacin hunturu. To amma indai ba lokacin hunturu ba, ban damu da in lillibe da bargo ba. Amma lokacin hunturu ko kuma lokacin damina in an yi ruwa, ina lillibe da bargo.

Ina kake son ciyar da hutu? Ciyar da hutu ina son kasashen ketare fa. Ina son zuwa ƙasashen ketare in ciyar da hutu. To amma ba sai da kuɗi ba. Ai ciyar da hutu kan ina ciyarwa ne a, a gida amma ina so in ciyar a ƙasashen ketare gaskiya.

Me kake yi don kare aiki? Abin da nake yi don ƙara aiki, ina, ina shiga yanar gizo, inyi dai abubuwa, har da su wasanni dai indai wanda zai kawo kuɗi ne, ba wai in ƙara aiki ba. An ƙara aiki kuma kuɗin ya ƙaru.

Kana jin ƙuƙan zakara da safe? Dole ai ƙuƙan zakara da safe dole mutum ina ji kam. Wani sa'e wani lokaci ma shi ke tayar dani kukan zakara ba, da kuma na ji kukan zakara dai na san gari ya waye, so ina ji.

Menene lambar ku mai albarka? Lambar mu mai albarka, shine gaskiya ban sani ba, banda lamba mai albarka. Lamba mai albarka me hakan ke nufi banda shiga.

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Yanda nake bayar da ra'ayi a aiki ta hanya nuna muhimmancin ra'ayina da kuma ƙoƙarin fahimtar dasu susan cewa wannan abin da nake faɗa zai fishe mu kuma zai taimaki aikin.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa kullum ina da buƙatan haka, amma na fi zuwa ƙarshen mako, ba amma ba dole dole sai ƙarshen mako ba, duk sanda buƙatan hakan ya tashi ina shiga kasuwa ko da ba ƙarshen mako ba.

Matemaki ka na amfani da mataimakin murya? Me mataimakin murya? Ban san shi ba gaskiya walin tana yin amfani da shi, da murya ta nake amfani. Bana amfani da kowane mataimakin murya. Ban ma san me ake ce ma mataimakin murya ba gaskiya.

Kana koyon wata yare? Eh, ina koyan yaruka da yawa. Ina koyan Yarbanci, ina koyan yaren Bisanci, yaren annibu sake na. Sannan Turanci ma ina koyan shi, tun da ka gan in ba Turancin nan ba, yadda za ka yi rayuwa a ƙasan mu ta Najeriya.

Kana fisan miya me zafi ko sanyi? Miya, a'a bana son me zafi can-can kuma kada yayi sanyi tsakiya de, ya kasance tsaka-tsaki amma in yai zafi, da yawa be ciwu wa yana ma sani ciwan ciki. Sannan kuma in yai sanyi ma dai bai da dadi gaskiya, ya kasan ce de tsakiya.

Kana iya busa tsaki? Eee to ni ban san wane irin tsake kake magana ba fa. Amma indai tsaki ne, tsaki dai kamar irin tsakin masara, to ai sawa ake yi a ruwa a wanke sai a busar da shi ko ban gane bade busa tsaki.

Kana karatun kafin ka kwana? Karatun, in ta kama, kamar ina da jarabawa ba, amma in ba ina da jarabawa ba misali me zai kai ni ma yin karatu, sai dai kuma irin wannan na waya yanzu da nake yi, kagani dai lokacin bacci ne, kafin inyi bacci na ce in ɗan yi kaɗan ko, to maybe ko irinshi kake tam--

Kana kuka lokacin yankan albasa ni kama ban dariya wannan tambayan. Aikan albasa kai yana sa kuka kuwa babba da karami, ba wanda ya bari saboda yana da yaji sosai. Ni ina yi kam ina kuka, in ina yanka albasa saboda yaji shi.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Kammala aiki yanda ya kamata a yi shi mana. O wa'i in gama a cikin lokaci ina son kammala aiki cikin lokaci ko zan je inje waya na nesa dani saboda in dai waya na hannu na to aikin na ba zai yi sauri ba. Wayaka dauke min hankali sosai.

Kana rera waƙa lokacin wanka? A'a, ba na rera waƙa lokacin wanka saboda bai da kyau ma mutum. A al'adan Bahaushe bai da kyau ma mutum yana bayin yayi magana, balantana kuma ka zo kana waƙa. Ba na yi, ba na waƙa lokacin wanka.

Kuna samun horo a wurin aiki? Eh, muna samun horo a wurin aiki amma ba sosai ba yanda ya kamata ba. Sabida sai ma muyi shekara da shekaru ba a tura mu ba. Kaji ana ce ba kuɗi, ba kuɗi. To ba kullum ne kam ake samun horo nan ba sai da lokaci zuwa lokaci.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Muna amfani da ruwan rijiya amma mun fi amfani da shi lokacin damina, lokacin an fi samun ruwa a cikin rijiya. Amma lokacin rani irin haka ruwan rijiya yawanci dai a inda nake yana bushewa so ba ma samun mu yi amfani da shi.

Menene kayan cici da kake fi so? Kayan cici da nake fi so kungaa gyada, dafaffen gyada da dafaffen masara a da kuma masara ma hadda wanda aka gasa. Ina son shi sosai sannan e ina irin kayan fulawa aka su gurasa ina son su sosai.

Wacce biki kake fi so? Bakin da nake fi so, bikin aure. Ina son bikin aure, a taro ana rawa, ayi abubuwan da na ban sha'awa ayi irin su godan kai su irin ace amarya ta yi wa mijinta waƙa. Sannan ina son shi so.

Kana iya yin iyo? Ina iya wa mana, ni da nake aiki a wurin iyo, inda nake aiki wurin ruwa ne fa, wurin ruwa wurin ceton rai, Allah na tuba Allah ya kiyaye, yaran 'yan mutane yin kigiya ya nutse haka, muke a banan din su muke tura su, na iya iyo sosai, na iya.

Kada fatan samun cin yawa, ai toh ina fata wannan aika ga in na samu cin yawa zan ji dadi. Tuntuni ba zai taimake ni kuma ci gaba ne, ko ina fata sosai cin yawa.

Kana son abinci mai yaji? Eh kay, a'a bana son abinci mai yaji. Ya de zama made? Ma daedae ci kay. In naci abinci mai yaji kam banma jin daɗin cikina sannan kuma ina je shigan ba haya sai in ga kay, ban jin daɗi gaskiya sai ta ji ba daɗi gaskiya bana son abinci mai yaji kwata-kwata.

Kana sanya safa kullum? Safa nama manta rabon da insashi amma in lokacin hunturi ne na kansa ba dai ma kullum ba shi ma, wani lokaci ne dai zuwa lokaci in na samu in na ga cewa ya dace in sa sai in sa kaman saboda kada ƙafana yayi faso to ina sawa lokacin hunturu amma ba kullum ba kan gaskiya.

Sau nawa kuke yin taro a mako? Taron wani lokaci wani mako ma ba muwayi. Wani lokaci kaman sau ɗaya ne a wata. Ba mayi a mako-mako gaskiya. A da a ke yi a mako-mako ne amma Abu ya zo ya zama kaman yana takura ma aikin mu. Ba mayi aiki yadda ya dace. So yanzu Abu ya koma a wata-wata.

Menene kake so canza a wurin aiki? Abubuwa da yawa, amma dai na farko dai ko, kujerun zama. Kujerun zamana bai da kyau, sannan ina da buƙatan teburi da zan sa a tsakiya a gaba na, sannan kuma, ee, kwamfuta, Ina da buƙatan abubuwan nan gaskiya.

Kana son yin ball kullum? Kullum daga jkn murya na ma ka san mace ce ba namiji ba. Ni shi belt ko ina sawa amma sai shekara ma ban sawa ba tunda ban cika sa kayayyakin da zai buƙaci belt din ba. Sai dai in ta kama dai badai zai zance ban taba sawa ba ina sawa amma ba sosai can can ba.

Menene kake jin tsoro? Tsoro, ina tsoro, ina tsoron talauci, talauci bai da kyau. Ina tsoron shi sosai gaskiya sannan kuma ina tsoron mutuwa da kwanciyar kabari. Allah ya sa mu dace da imani.

Kana zaman kan gwiwa? Ta yaya ake zama kan gwiwa? Sai dai in a lokacin da muke makaranta ko, sai waɗanda suke gaba da mu in an masu laifi ko da ba ayi laifi ba dai za su yi mana mugunta, sai suce mu zauna a kan gwiwa. Amma haka kawai haka kawai ba a gaida ba dalili mutum ya zauna a kan gwiwa ai bai ma yi bane. Bana zaman kan gwiwa sai dai in ta kama gaskiya. In yakama bayan da zan yi ne to, sai a yi hakan amma hmm-mm.

Kana tafiya kasuwanci? Ni dai ba 'yar kasuwa ba ce. Bana kasuwanci, balantana in yi tafiya a kan kasuwanci. Saboda haka bana tafiya kasuwanci. Amma dai naga waɗanda suke tafiya kasuwanci har da ƙasashen ketare. Kuma muna da 'yan uwa masu tafiya kasuwanci. Amma ni kam na tafiya kasuwanci.

Kana son karanta littattafai? Ina son karanta littattafai kuwa amma na Hausa, na Hausan ma kuma na labari, labari masu daɗi. Ba labari kowane iri ba. Ina karantawa littattafai na Hausa. Ba kowane littattafai na ka karantawa ba na Turanci ban damu da shi ba amma na Hausa kam ina karantawa.

Yaya kake yanke shalwar a aiki? To ya danganci yanda aikin yake ai. Sai kayi shawara yadda za a yi ka samu dai kayi aikin da kyau. In me bukatan kuɗi ne sai kayi shawaran nawa kake dashi, nawa nake dashi wanda kuma zai ma isa aikin aa To shawaran dai ya danganci yanda aikin ya zo gaskiya.

Kana fison shinkafa ko tuwo? Kai wannan tambayan ko? To ni dai ban sani ba, wa ma zai fi son tuwo akan shinkafa, ni dai na fi son shinkafa. So dubu in za a ban shinkafa zan ci amma tuwo inna ci shi sau ɗaya ban maimaita shi gaskiya. Saidai in ta kama dule ban da wani. Amma ina da wani ban son maimaita tuwo, amma shinkafa zan ci maka shi so dubu.

Irin kayan daki kake fi so? Irin kayan dakin da nake fi so kujeru masu kyau, masu tsada. Ka gani ina son a falo na a sa kujeru, a sa irin abun kafa TV ɗin mai kyau, mai wuta nan wanda yake kawo wuta. Sannan kuma sai a shigo cikin ɗaki na a sa gado, a sa irin katoton wardrobe mai cin kaya sosai ɗin nan. Sai a sa wurin sa jaka, wurin saƙala jaka. Sannan kuma a sa wurin ije takalma. Kai ina son inga ɗaki na ya haɗu haka. Ko zaka bani ne AI?

Kana amfani da mataimakin murya? Ni de ban san wa me mataimakin murya ba dan tana inyi amfani da shi da muryana nake amfani. Me mataimakin murya ma tukun ban taba jin shi ba yaya yake. Ban san mataimakin murya ba. Kya ba ni amfani da shi da muryana nake amfani.

Ana yin harsashi lokacin bacci. Me harsashi ya ake yin shi? Oho, min shari ne ko ina ga kaman min shari ake, to ina yi fa. Musamman in na gaji, ina gaji ina yi sosai ni kai abu wani lokaci ko kunya yake bani ina yi.

Ina kake son ziyarta? Ina son ziyarta manya manyan shaguna, inda ake saida kaya kuma ba'in je da kuɗi ba. In samu in kwaso kaya yanda nake so. Mafarki na kenan fa. In sayi kaya, in sayi kaya wanda har da wanda bazan iya sawa ba. Kawai don di jin daɗi na da kaya. Gaskiya ina son ziyarta inda ake saida kaya sosai da sosai.

Wane lokaci na rana kake fi so? Na fi son, ah, kai ko wane lokaci ma fa ina son shi. Amma na fi son dare, da dare mutum na hutawa. Gaskiya ina son dare sosai. Sannan kuma safe, da safe shima dai ba laifi ina son safe.

Kana iya ɗaure ƙulli? Ina iya ɗaure ƙulli mana. Toh, ai ina yi kaman su alale haka, ni ke ƙullawa da kaina. Ina yi kamar su zobo haka, ni ke ƙullawa da kaina. Ina iya ɗauren ƙulli sosai, ina iya wa gaskiya.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Toh Abin da yafi muhimmanci a kasuwanci na farko dai kuɗin jari Sannan na biyu wuri, wuri mai kyau inda za ka saida kayan ka na uku ka yi tunanin inda kake me za a siya a wurin. Ba wai kawai ki fada a kasuwanci ba sannan da sauran dai abubuwa dai me yawa.

Sau nawa kake rubuta rahoto? Rahoto, kai zan daɗe ma ban yi ba. Amma dai akwai wani rahoton da muke yi, kowane wata uku uku na shekara muna yi. Wannan rahoto shine dai zan ce ma dai ga shi kullum, kowane wata ukun da yana zuwa sai mun yi.

Menene burin ku a aiki? Ni buri na a aiki shine fa samun kuɗi. Ina yin aiki ne saboda kuɗi. Da za a ce zan je in zauna kada in yi aiki an ma za ranka ban kuɗin ko harin kaban kuɗin nan dai da nake haza wurin aiki, wallahi zama zan yi. To buri na ke na a aiki, kuɗi.

Kana musafaha da mutane? Musafaha da mutane bana yi. Bana musafaha da mutane saboda ko mutum na da wahalan sha'ani ne. Saboda haka wanda ya ce yadda zan faɗa, ba haka bane. Zan ce, "Eh, ayi kuma kam." Shi ya fi ni ma gaskiya.

Yaya kake tafa? Yaya nake tafa kamar yaya. Ba dai a tafa hannu ba. Ko wani irin tafawa ne kuma yin tafawa da hada hannu biyu ake yi mana a tafa. Ai ta buga gyawa, ai ta buga gawa, ai ta yin ƙara. To haka ake tafawa. Sai dai ban sani ba ko ba shi bane kake nufi oho?

Wa yake kakkafa maka baya? Na farko ne wanda yake kakkafa mun baya iyaye na. Allah ne na farko Allah, sai kuma iyaye na, sai kuma mijina. Duk da dai cewar ba ma shiri amma dai na sai yana tayani da addu'a kullum.

Wane gudu na fanka kake fi so? Na fi son fanka yai ta gudu sosai. Na ji shi amma yana sani mura fa. To amma na fi jin daɗin shi haka. Yana gudun na sosai da sosai ɗinna. Ni ta jin shi a jikina. Wallahi ina jin daɗi. Wani lokaci ma na kan cire har da bargo na in sakata unwala.

Kana cin salati? Ina ci. Ko yanzu ina da shi a fridge dina. Ina cin salat sosai saboda amfanin shi a jiki da kuma daɗin shi a baki. Ina yin coleslaw da shi, ina ma yanka shi a haka in ci da shinkafa ko da wani abu haka, ina ma miya da shi.

Nawa ne yawan dangin ku a gida? Muna da yawa. Mun kai ashirin da wani abu a gida kawai. Sannan ance maganar dangi na waje. Kai ai ba muwa kirguwa. Dangina na da yawa sosai da sosai. Muba turawa bane ai. Mu baƙin fata ne. Dangina na da yawa.

Wani launi jakar ku ta kuɗi? Jaka ta kuɗi ba. Jaka ta kuɗi, yaya launin shi yake ban gane ba ni dai, to launi baƙi ko, ko ja. Ni sam fa man launika gaba ɗaya kyau a ido da kome. Ban dai fahimci tambayan ba amma dai na riga ya maka kyau.

Dan ne kayan aiki muke amfani dasu. Kayan aiki da muke amfani dasu yawanci wayoyi, da su biro da su fefa, sai kuma kwamfuta. Kayan aikin kenan, to wani kayan aiki ne kuma? Ga yawancin waɗannan, in dai amfanin ofis ne ko wani amfani ne kake tambaya?

Menene yake sa ka yin dariya? Amsa na kuɗi wallahi in naga kuɗi da yawa ko bana ƙo iya bacci kuma baki na baya rafuwa kullum cikin dariya nake kamar ranar da na samu aiki ko nayi dariya ma dariyar ya soya mai yawa. So kuɗi nasa ni dariya sosai kuɗi me yawa kuɗi.

Kana sauraron rediyo. Ina sauraron rediyo mana inta kama. Balanta na kanason kaji labaran duniya ko kuma dai ko da ba na duniya ba, na nan kusa da kai. Ai kaga a rediyo aka fi ji misali ma lukan labaran nan kusa da mu haka sai a nan aka fi jin su a cikin rediyo.

Kana amfani da matashin wuya, ba na amfani da matashin wuya. Wuya ta ƙalau yake, ba na amfani da shi kuma Allah ya raba ni da amfani da matashin wuya. Ina dai amfani da pillow matashin kai ke nan amma ba na wuya ba. Wuya ta ƙalau yake. Mutumin zai kai ni amfani da matashin wuya, ba na amfani.

So nawa kake ƙiɗaya kayayyaki? Kayayyakin sayarwa ko name? In ba dai na sayarwa ba, mai zai kai ni ƙidaya kayayyaki ba. Badai kayayyakin sawa ba dai ko kayayyakin sayarwa. Ni ba na sayar da kayayyaki ballantana in ƙidaya. So ba, ba tsoro ko nawa ne ma, ba na ƙidaya wa kwata-kwata.

Kana iya kunna wuta? Wane irin wuta ne? Wutan lantarki eh, wutan, ah, yin girki eh, wutan gas ne eh, wutan gawayi ne eh. Ina iya kunnawa dukka. Sai dai ban san wane irin wuta kake magana ba. Karan ka banbance tabbayan ka.